Kana son wurare masu hayaniya? A'a, bana son wurare masu hayaniya, sai dai kawai idan na'isa wajen wata kila ko wani buƙata. Ko laruri yasa zan tsaya a wajen na ɗan lokaci to shikenan. Tsaya gwargwadon lokacin da zan biya buƙatar da ta kai ni sannan inbar wajen. Dama ba wai kawai ina son wajen hayaniya bane, bana son wajen hayaniya.

Kana cim ma manufar tallace-tallace? To, da yike ba, bana tallace-tallace, sai dai kawai kasuwanci na na karan kai, to shi ko ba wani manufa ko ƙa'ida da aka sanya cewa sai ka cika ƙa'ida kaza ko kuma ka cim ma, ah, manufa kaza. Sau kawai kaya ne da zan iya siyarwa nawa, so bani da wani, ah, cimma wata manufa a kayi illa kawai yadda kasuwa ta zo a sayar da ita in bata zo ba a jira lokacin da Allah ya kawo ta.

Wane irin nama kake fi so? To Hausa tana da gyara. Ya kamata ya zama wane irin nama ka fi so ne ko kuma wane irin nama kika fi so in ya zama mace ne. A ga naman da na fi so shine hanta da jan nama. Wato na fi sha'awan a ce maka hanta ko irinsu intestine zuwa jan nama.

Kana mike jiki da safe? Eh ina mike jiki da safe. Amma a takaice in karan magana na kalmar hausa ne mai kyau za a ce kana mika da safe shine kawai za a ce. Toh lallai ina mika da safe. Kuma wani lokaci sai na tashi wani lokaci tun a gadona zan yi mika.

Ya kuke aiki tare da ƙungiyar? To, a kalma ce ba ta fito sosai ba tambayar a ƙa'idan Hausa. Yaya kuke aiki tare a ƙungiyance? Shine kalmar yadda tambayar ya kamata. To, a ƙungiyance in kuma wata ƙungiya ne, to bamu da wata ƙungiya, sai dai a ƙungiyance dai tunda tare muke aiki, muna aiki ne da fahimtar juna da haɗin kai da girmama juna.

Nawa matashin ka ke amfani da su? To a ƙa'ida ta Hausa za a ce matashin kai nawa kake amfani da su, ba nawa matashin kake amfani da su ba. Da matashin kai ina amfani da matashin kai guda ɗaya ko guda biyu, wato ya zama ɗaya yana kai na ɗaya kuma don ɗora hannuna a kayi.

Wane launi idanunku suke? To idanun mu launin fari da baƙi ne, ba irin launi na, aaa, dishi-dishin ƙasa ba. Yana nan dai fari da baƙi. Shi ne launin idanun mu ba, ba shi da wani launi na musamman na daban.

Yaushe kake kwana kullum? Toh, aah, duk da wannan kalma akwai gyara a cikinta. Yaushe kake kwanciya kullum? In aka ce yaushe kake kwana, to wannan ƙarin Hausar ƙasan Sokoto ne, so wannan ba general Hausa ba ce. Ba ni da takamaiman lokacin da nake kwanciya gaskiya. Kusan duk lokacin da bacci ya kama kawai zan yi in dai ba wani muhimmin abu nake da shi ba sannan bai zama lokacin sallah ba.

Kana fi son hawan matakala ko lift? To, duk wanda ya samu. In gaggawa ta kama kuma inda nake akwai lift, to zan hau lift. In kuma ba wai tsayi ne da shi da yawa ba kuma naga matattakalan za ta fi muni, sai in ɗan motsa jikina a hawa matakalan wajen hawa da sauka.

Kana fi son kayan zaƙi ko gishiri? To gaskiya ne bana, kusan ina tsaka-tsakiya ne a cikin wannan. Bana son kaya mai zaƙi sosai bana son kuma mai gishiri sosai, wato dai tsaka-tsakiya. Dan ni ko abin sha ne, in yi zaƙi da yawa gaskiya bana son sa, haka kuma shima gishirin.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? To, eh gaskiya sai dai ba wanda wani special antivirus application na musamman da na ɗora a kan waya. Sai dai kawai illa iyaka in shiga Google Play in yi play scanning, in yi scanning a Play Store wajen tabbatar da applications dina.

Kana kwana a ciki? To wannan kalmar akwai gyara a kanta gaskiya. Kamata ya zama kana kwanciya rub da ciki shine abinda za a ce. Amma an ce kana kwana a ciki, a'a. Ni bana kwanciya a kan ciki na, wato da Hausa ana ce masa rub da ciki. Mutum zai kifu kenan to bana kwanciya a kan ciki.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh ƙwarai kuwa ina shan ruwan 'ya'yan itace. Suna daga cikin abun da ma na fi son na sha indai a abun sha ne, saboda a ce maka natural, aaaa 'ya'yan itace ne waɗanda ba aaaa gurbata su da wani haɗe-haɗen kayan chemical ko wani abu ba ko sinadarai. Ba na fi sonsu, ina so ina sha.

Wadanne kayan aiki kuke amfani da su? Toh kayan aiki ya danganci na gida ne ko kuma a wurin aiki. In a wurin aiki ne akwai a irin su a batting abunda muke ce masa batting da kuma a bindiga da sauran dai abubuwa na gudanar da ayyukanmu.

Yaya wurin aikinku yake? To gaskiya wurin aikinmu ba shi da wani keɓaɓɓen kamanni ko kuma a'a kwatance na daban. Tun da aiki ne kaman mobile aiki, so duk inda matsala ta tsaro ta samu za mu iya zuwa ko daji ne ko gari so ba shi da wani keɓantaccen wurin aiki. Kaman yanzu inda muke daji ne ba kowa muna wajen gari ne muna kewayawa.

Kana amfani da matashin wuya? Ce matashi, za a ce matashin wuya ne ko matashin kai? Shi wuya ma yana da nashi matashin na musamman in ya zama, in ya zama, ah matashin kai ne to ina amfani da matashin kai. Bana son ma kai na ya zama na kwanta ba tare da na samu inda na ɗora shi ba.

Sau nawa kake wanke tufafi? To nakan wanke kaman sau ɗaya a sati ko kuma duk lokacin da buƙatar hakan ta kama tunda ba wai ba wai a kwalli ɗaya bane. So in na sa su kaɗan, yi datti in na haɗa su sai in wanke su a sati.

Ya dan, yaya dangantakarku da abokan aiki? Ah dangantaka da abokan aiki, kyakkyawan dangantaka ne. Muna aiki kaman iyalai ɗaya ne, so ba wai abokanan aiki ba, an riga an zama kaman ƴan uwa ne. Kawai wannan matsalar sa taka ce, kaima taka, matsalar wannan ne. In wannan ya samu matsala, ku taru ku share masa, kaima haka in ka samu, a taru a share maka.

Wani shago kake fi zuwa? To tambayar tana da gyara. Shine wani shago ka fi zuwa ko wani shago kake son zuwa? To ba wani shago takamamme da na fi zuwa saboda ba wai wani cefane ko wani abu na musamman nake zuwa yi ba, saboda ba wani shago keɓantacce da na fi zuwa.

Yaya kake shirya ayyukan? Eh to ayyukan daman a shirye suke, illa kawai ni na riga na bi tsarinsu. Tunda abu ne wanda an riga an shirya shi kuma tun kafin ka shiga ake yin sa. So kawai tsarin da aka ɗora shi a ka yi shi ne kawai za ka, za ka bi shi. Idan lokacin aiki ya yi kafin lokaci ya zama ka na waje, lokacin da za ka tashi kuma a zo a karɓe ka.

Ina kake tofa miyau? To, inda ya kama. Tunda dai, wajen da dai na tabbatar ba zai cutar ba sannan kuma inya kama inda zan rufe, ina tofar sai in rufe shi da ƙasa. Tunda muna zaune ne a waje na daji, ba wai kebantaccen wuri bane haka wanda za a ce, a sai ka kiyi, sai ka zabi inda zaka tofa miyau.

Nawa takalma kake da su? To a ƙa'idar tambaya a Hausa za a ce takalma nawa kake da su? Ba nawa takalma ba, sai dai takalma nawa kake da su? To ina da takalma aƙalla dai wataƙila za su kai kamar guda bakwai ko biyar haka. Ban san dai yawansu ba amma dai sun kai bakwai zuwa sama.